Kwarai ina son zama kusa da taga domin hakan zai taimaka min wajen samun ingantacciyar iskar da zan shaƙi nan fashi domin kiyaye jikina da lafiyata. Amma idan ya zama na ina cikin ɗaki kuma na kulle taga ko kuma ban zauna kusa da taga ba, gumi zai iya takura mun har na ji na shiga takura ko takuri a inda nake, musamman ma idan a cikin ɗaki ne. Dole zan buƙaci in buɗe taga ko kuma in zauna a kusa da taga. Kwarai gaskiya ne ina son zama a bakin taga saboda ko ba komai zan zauna ba tare da na yi gumi ba. Zan zauna cikin natsuwa, zan sami kwanciyar hankali da tattaunawa da abokan hirata ba tare da munƙagu da son mu bar gurin ba ma gaba ɗaya. Amma idan har kana zama a cikin gurin da babu iska, ma'ana taga a rufe ko kuma ma a ce ƙofa a rufe, to ai za ka takura rayuwar ka ne. Za ka zauna zaman da ba lalle ka ji daɗi ba ko ka samu wata natsuwa a tattare da zaman tattaunawar da kuke yi.